Ina nake son fara ziyarta? Gaskiya ina so na fara ziyartan Saudi, Makka wato. Shi ne babban buri na inda ya kamata na fara ziyarta. Idan na je ni, na sauki farali ne aikin hajji da umra na yi ziyara sannan sai na huta na yi ta ibada na. Bayan nan kuma ina son ziyarta ƙasa ta farko shine Dubai, Egypt da Colombia, sai Paris, China, India. Gaskiya ina son ziyartan ƙasashe da yawa sai dai kuma babu hali amma ina fatan buri na ya cika.

Menene abin da na fike son sha? Gaskiya na fi son shan, na fi son shan matsatsen kayan fruit. Ya fiyai mini komai daɗi a abibuwan sha, wato natural fruit. Na fi son su sosai. Ina son shan su a matsemin kaman ruwan aful, lemu, kankana, abarba, su ayaba, su gwanda, fayin-aful dinnan duka, inibi. Gaskiya na fi son su akan sauran kayan kwalabe na drinks dinnan. Ban fiye son waɗannan abubuwan shan ba.

Yana keson zama Mm gaskiya na fi son zama, zama engineer. Duk da kamam ban ƙarasa fahimta wannan innaku tambayar ba amma in yi abunda nake so na zama ne, ina son zama engineer na computer na karanta saboda fannina kenan. Na fi ƙwarewa ta wannan fannin gaskiya. Abinda nafison zama kenan.

Yanda nake ajiye kuɗi? Eh to ina ajiye kuɗi a crypto na wato na fi barin shi gaskiya a dola ban cika fitarwa in naira ba kuma na fi ajiye shi ne a cikin wannan ina exchanger na wato ban cika ajiye wa a cikin wallet ba kasancewan bani da wani kuɗi da nake da shi takamaime. So na da ke na fi gabatar da events idan na events aka tashi biya na ina exchanger ne nake yin events din to ina da dama already exchanger na su verify sai na tura UID sai a sallame ni ana a biya ni wato idan na tashi kuma amfani da kuɗin in mayar da shi in naira sai na ajiye shi a asusun kuɗi na.

Yaya nake koyan fasaha sabo? Eh ina koyan fasaha sabo ta intanet gaskiya. A rayuwa ta kwata-kwata ma a harkar crypto ta intanet ɗin nan. Ban taɓa zama irin physical aka koya min ba gaskiya. Na fi koyon shine a intanet sai kuma abun da ya shige min duhu sai na je na tambayi AI ya fayyaci mini. Kuma AI gaskiya yana taimako na sosai a cikin wannan harka ta koyan fasaha sabo din nan da ake yi yanzu. To ina iyakan ƙoƙari na bana gajiyawa wurin tambayan mutane a online. Na je ni wasu lokutan har video call a yi share screen da sauransu inda ban gane ba inta ana dinga nuna mini shiga can shiga can fita can fita shiga can da sauransu sannan kuma sai screenshot indinga turawa in abun da ya shige min duhu ne. Abun da kuma ya kamata na je na nemi ƙarin bayani idan ammin ƙarin bayani bai gamsar da ni ba nakan je na tambayi AI. Idan na tambayi AI sai ya ƙara fayyaci mini abubuwan da ban gane ba. So na fi koyan fasaha a intanet.

Me yake bani ƙwarin gwiwa a aiki cap? Ai, rayuwa ta inna ma kaɗai idan aka duba. Dole na ne bani ƙwarin gwiwa na yi aiki sosai tukuru, kudun na tallafi kaina da kaina. Saboda gaskiya bana samun wani tallafi a rayuwa ta, so na fi yin aiki sosai. Shi yasa na ke ƙarfa abun samun ƙwarin gwiwan yin aiki sosai. Zuciya ta bata mutu ba gaskiya. So, alhamdulillah ina iya kan kokari na. Duba da yanayin rayuwar nan, ba wanda zai taimake ka. Dole na ƙarfafa kaina gwiwa na yi aiki tukun domin na tallafi kaina da kaina da yara na.

Ina tafiya da sauri? Gaskiya ban iya tafiya da sauri sosai ba saboda tafiya me sauri da sauri yana wahalar da ni sosai. Amma yin tafiya a hankali na ke zan yi tafiya me yi nisan tsiya sosai, sosai sosai gaskiya. Amma in dai sauri ne wani lokacin ma gefen ciki na ƙullewa yake especially idan na ci abinci na sha ruwa. So gaskiya bana iya so bana amma dai na iya tafiya da saurin kam bawai ban iya ba har gudu na iya sosai. So kawai dai in dai zan tafi ne ina fi tafiya na a hankali amma na iya tafiya da sauron ma in ina so in isa guri da sauri. Na tafiya da saurin to amma na fi yi a hankali gaskiya.

Kai, yaya nake kare kaina daga sauro? To ai sauro muna fukin abu ne mugu. Ina kare kaina kai da gidan sauro shikenan saboda gaskiya idan na saka mosquito coil yana sani mura mura mai ƙarfi mummunan mura har ya iya jawo min zazzabi. So gaskiya abu ɗaya nake yi na kare kaina in kunna fan ka sai kuma na shiga gidan sauro. To shine kaɗai ta hanyar da nake kare kaina daga wannan mugun al'amuran abu.

Rayuwa ta wani lokaci na ranaku na fi so, na fi son weekend. Weekend, weekend ina jin daɗin weekend gaskiya especially a yanzu yara za su taya ni aiki sannan ni kuma zan samu na huta in ba weekend bane. In ba weekend bane ina nan ina dane dane akan waya yanzu yau ina nan weekend ne ina jin daɗi sosai ba laifi. Yanzu yara suna makarantar islamiya in suka dawo za su zo su taya ni aiki sannan ni kuma in huta a buna ina basu direction. To gaskiya na fi son weekend Asabar da Lahadi kenan wato Saturday and Sunday.

A'a gaskiya ban taɓa zuwa gidan fim ba, saboda ni ba mace bane, sanan ko da ai ni ba namiji bane. Saboda ko da ni namiji ne ma, gaskiya bana tunanin zan iya zuwa gidan fim saboda kallo a gida yafi daɗi, ni kan a guri na. Bana sha'awan zuwa gidan fim kwata kwata gaskiya.

A gaskiya bana son guri mai hayaniya. Kwata kwata yana sani ciwon kai. Na fi son guri shiru kamar yadda nake ɗinnan yanzu. Bana son guri mai hayaniya gaskiya saboda yana yawan sani ciwon kai. Na fi so idan zan shiga hayaniya ya zamana, na shiga ƴan uwa ne haka. Ba wai irin cikin hayaniya sosai ɗinnan ba. Muɗan yi hira da ƴan uwa shike nan amma bana son hayaniya.

Eh a yanzu dai dayke na girma gaskiya bana wasa a waje sai dai a cikin gidana kam na kam motsa jiki sosai amma lokacin da nake yarinya ina wasa sosai a waje. Zanje nayi wasan kasa, nayi wasan ɗannarami, nayi wasan bagala da wasan abunnan kunkuru kuru da sauransu. So gaskiya ina wasa sosai a waje lokacin da nake yarinya amma yanzu wasana a cikin gida ne. Iyaka ne exercise na ɗan yi ball nayi rawa na motsa jiki da sauransu nay shikena.

Wane abincin gargajiya na fi so? Gaskiya na fi son dambu, sai ɗan wake, shinkafa da mai da yaji. Uh, busasshen gaya nake nufi wanda za a yi shi kamar shinkafa sai a sami shi da wake yaji. Wake manya masu kyau inna a mishi dafi mai kyau yayi warwarra a sami ni manja ko mangyaɗa. Da mangyaɗa ma yafi min daɗi bani da barkono wanda yaji tafarnuwa da karen fari haba. Ina ci sosai ina son abincin gargajiya ba kaɗan ba sai kuma su kunun tsamiya da sauransu.

Eh to ina jure wa borkono mai yaji gaskiya. Saboda ni a nature na ina son borkono ma. In tarugu ne ina iya yin miyan tarugu zalla da albasa gaskiya na ci ko jiya ma shi na yi zallan miyan tarugu na yi. Na ci toh ina son ina iya jurewa kuma musamman ma in samu ruwan sanyi a gefe na, ina ji ya yi zafi sosai na ɗan kurɓa kaɗan haka. To ina iya jure borkono mai yaji sosai ma.

Eh ina cin citta sosai ma kai. Ina cin citta especially na samu ginger, ginger ina shan shi a zobo ko a cikin jollof, girki na duka ina sawa sai kuma busasshen shan citta ma. Ina son citta sosai ƙanshin shi yana burge ni ba kaɗan ba. Ina cin shi a abinci ko barkono zan daka ina sa citta da gaskiya ko kuma in dafa abinci ko zan yi miya na tuwo ina sa citta gaskiya yaji sosai ma musamman yayi fito raɗau inya na ƙamshin nan.

Wanne launi na fi so gaskiya? Na fi son launin baki da, da a wannan sky blue da fari sai pink. Ina son su gaskiya wa'innan kalolin sai kuma army green. A ce an yi mixture shi na wani kalo. So suna burge ni wa'innan kalolin especially ma dai baki da sky blue dinnan suna burge ni ba kaɗan ba.

Tayi kai eeh kai. Ai dole na mana kulle ƙofa yanzu haka ma da rana ne amma ƙofofi gida na ko ina a rufe, na ɗaki a rufe, na corridor a rufe, na falo guda biyu a rufe, na ta waji guda biyu duka a rufe. Gaskiya sosai ma ina rufewa saboda mu yanayin mu a nan gurin shigowan dabbobi da kuma shigowan ɓarayi. To gaskiya dolen haka ka rufe ne.

Eh, ina duba kalanda kai kullum ma. Kullum ina duba kalanda. Ko yanzu ma yau ina sai da na duba. Saboda kar ranar aiki ya wuce ne, ko kuma wace rana ta wuce ni ban san da ta wuce ni ba. Dole na duba kalanda sosai ma kai ina duba.

Wasan da na fi son yin gaskiya a bakin ruwa ko a cikin sahara mai yashi haka mai danshi din nan. Amma na fi so gaskiya wasa a bakin ruwa. Wasan yana burge ni matuka, yana ba ni sha'awa hakan na sa ni farin ciki da nishaɗi kuma.

Babban nasaran da na samu a aiki gaskiya ci gaba. Na samu ci gaba da kuruma rufin asiri sosai sosai. Kuma na yi abubuwa sosai a rayuwa na, a aikin da na ke ɗin nan. Na sayi kusan fili, na sayi abun sana'a, abubuwan rayuwa da sauransu. Wanda har yanzu ina moran su kuma ina kan mora.

Eh na iya yin ruwa sosai ma, sai dai gaskiya yanzu duba da na jima rabona da na yi iwo a ruwa na kai shekara kusan goma gaskiya amma dai da kan na iya iyo sosai ma ina iyo a cikin ruwa. Don gaskiya shi ina son wasan ruwa, wasa a cikin ruwa, bakin ruwa haka yana burge ni sosai.

Eh ina bin ka'idojin aiki sosai ma mana. Ina bin ƙa'idoji, an shaidai ni kuma bana bana wasa gurin yin aikina. Kuma duk wani ka'ida da aka saka aiki ina yi sosai ma. To gaskiya bana bana wasa da aiki. Na iya ƙoƙarin bin ƙa'idojinsu.

Wane yanayi na fi so? Gaskiya na fi son yanayin damuna. Ina son yanayin damina sosai. In an yi ruwa gari yana daɗi sosai yanda ya kamata. To na fi son gaskiya yanayin damuna. Kai ruwa babu ƙura gari kuma ga sanyi da sauransu to na fi son yanayin damina.

Eh muna da fanka, ina da fanka a rufin ɗakina kuma ina da na ƙasa ma. Ina son, ina son fanka, ina son fanka sosai ni, gaskiya, kuma muna da shi.

To, wane irin waya nake amfani da shi? Ina amfani da Redmi, sai kuma na dai yi amfani da wasu kala, amma a yanzu dai ina amfani da Redmi ne 14C.

To, sau ba ajiɗi. Kawai duk lokacin da na gaya ya kamata a share zan share. Amma bani da time ɗin sharewa ko kuma ƙa'idar sharewa. Kawai duk lokacin da ya kamata na gaya ya kamata a share zan share. To haka shi ne gaskiya.

A'a gaskiya ban iya tuƙin mota ba, amma dai ina da buri in koyi mota in the future. Amma dai for now kan gaskiya ban iya tuƙin mota ba amma dai ina son koya.

Eh na iya ɗaura ƙulli sosai ma. Na yi sana'an ɗaure-ɗaure ai. Na iya ɗauri sosai. Ɗaurin igiya, ɗaura leɗa, ɗaure, ɗauren na ƙulli duka na iya. Na iya sosai.

Eh to ban dai gane tambayan na kuba gaskiya sosai amma ƙidaya kayayyaki kawai ranan da abun ya juyo min ne zan ƙirga su amma ranan da abun bai juyo min ba baran ƙirga baran ƙayyade ƙidaya kayayyaki ba amma ina ƙidaya wa sosai ma.

Irin wannan tambaya nawa takalma ka ki da su nake da su? To, za ku saya mini ne? Ina da takalmi guda biyu kacal. In za ku saya mini wasu kuma to. Ina da takalmi kwaya biyu.

Ƙasa mai laushi, iri mai laushi ɗinnan ba mai caɓali sosai ba. So irin shi ne gaskiya kuma yana da kyau, yana da kyau sosai iri mai laushi yashi yashi ɗinan shi ne.

Ina jin kukan zakara sosai ma kai kullum ma. Kullum da shi nake wuni nake kwana. Da daddare ya yi, da tsakiyar dare ya yi, da asubah ya yi, da safe ya yi, da rana ya yi, da koyaushe ma shi yi yake yi. Ina jin kukan zakara da safe sosai.

To dama kowa ai da yadda yake rufe fuskanshi bama idan dai har mutum zai yanka albasa, sai yayi kuka ai. Ina kuka sosai ma sharsharshar kamar an dake ni. Haka na ke yin kuka wani lokaci. Ina kuka lokacin yanka albasa sosai ma.

Rawa sai kuma gudanar da exercise sai kuma gudu sai kuma motsa jiki sai kuma zama a bakin teku da sauransu.

Ina sanya wa sosai ma, ina sa hula sosai ma, hulan sanyi, hula, normal hula, hulan saki da sauransu duka ina sakawa.

Ai sosai ma sosai ma ni gwana ce wurin iya dafa abinci, kan na tashi tun yarinta na ina dafa abinci. Ba abincin da zai gagare ni, ina iya dafawa sosai kuma yayi daɗi kuma aci.

To, yadda kuke ji dinde hakan take. Babu, babu ƙarfi sosai. A de hankali, hankali. De, de, de, Shi ne kawai.

Eh kullum ni nayi ai. Ina yi kafin na kwanta. Kullum sai nayi karatu. Ko da yaushe ina yi sosai ma. Sosai sosai. Ina yin karatu gaskiya kullum kafin na kwanta.

Kullum ina motsa jiki sosai ma, wani lokaci na yi, na yi motsa jiki kaman jin sosai, wani lokaci kuma aikace-aikace. Nai ta yin aikace-aikace ina motsa jiki na. Kullum ina motsa jiki sosai ma.

Susai ma ina iya tsallakewa, indai igiya ne, indai ba wai ta wuce kima ba ina iya tsallakawa sosai ma. Na iya tsallakewa sosai.

Anytime kawai gaskiya ina duba akai akai akai akai. Sai dai in ya zamana na ɗan sauƙa na huta daga online amma ina duba saƙonnin na aikina sosai sosai bana wasa dasu.

Eh na iya rubutu da sauri, na iya sosai. Ko a littafi ko a waya, musamman a waya ina rubutu da wuri sosai sosai. Kafin a, a yi rabin rubutu, ni in yi rabin rubutu ni na gama rubutuna duka. Ina iya wa sosai ma.

Eh, kawai ina riƙe da wayata, hai in riƙe wayata in ta danne-danne na, in babu wutan lantarki. Amma dake yawanci ma muna samun wuta, to da sauƙi, kuma ko da ba mu da wuta ina kunna haskena in zauna in riƙe wayata shikenan, in natsu a duhu.

Eh to na farko motsa jiki sai kuma kiyaye duk wani abun nan kiyaye muhalli, tsaftace muhalli sai kuma bin ƙa'idodi na rayuwa yanda mutum bazai kamu da cututtuka ba sai kuma kiyaye shan ruwan kwari saboda lafiya bana ba ma yadda mu sha ruwan kwari saboda kiyaye lafiyar mu.

Yana da kyau sosai ma, yana da kyau. Na iya note, ba kaɗan ba ma, na iya wa sosai sosai. Don ko a ajin mu ma ina ɗaya daga cikin wa'inda rubutun su yake da kyau gaskiya, so na iya note mai kyau.

Mmm, wanna irin ice cream na fi so, na fi son beri ko aful, na fi son iri-iren su, sannan kuma na fi son wanda za a yi shi me ƴaƴen itace, me ƴaƴen itace ya fi mini daɗi sosai.

A'a gaskiya bana shan magani kullum, sai in na ji bani da lafiya ne, sai in so na je gurin likita ya rubuta min magani ko kuma in na shanye maganin gida ne na kamfara. Siyan magani a gida tukuna na sha kafin na je gurin likita idan har beyu ba ke nan.

Eh, na fi son American film, sai Indian film, sai China. Na fi son su gaskiya especially ma American film. Ina son American film sosai.

Eh ina sanyawa saboda ina da shi ma, lokacin da na tashi nake so nake ra'ayin sawa zan saka in ba na ra'ayin sawa kuma zan ajiye shi ne amma ina da su.

Eh to, gaskiya akwai alaƙa mai kyau da fahimtar juna. Don in babu hakan ma, ba zan samu ci gaba ba a rayuwa na na gurin aikina. Gaskiya akwai fahimtar juna sosai. Kuma ina ƙoƙarin kaya abun nan, ina ƙoƙarin mai da hankali na wani guri daban ba tare da kuta mutum ya ɓata min rai ba. Zan taba nuna abun ya ɓata min rai ba. So na abun ya taimaka min sosai a gurin aikina.

A'a gaskiya ba koyaushe ba, ba koyaushe ba. Aikin online ne saboda kuma bana son kira. In an min magana a online bana nan so za a jira in dai ba wani abu mai muhimmanci sosai bane kuma abu mai muhimmanci ne sai a kira ni amma ban cika karɓan kira ba gaskiya.

Eh yana burge ni sosai. Ina son kallon faduwar rana saboda yanayin gari yana yin kyawu kuma abun al'ajabi ne kallon shi kan shima faduwar rana. So ina son kallon faduwar rana sosai.

To, kayan da na fi so na ciye-ciye, na fi son, na fi son dangin kwaɗayi fruit su ƙwalamaƙwalama kada sauran su ya fi daɗi. To na fi son iru-irun wa innan abubuwa.

Eh, yanda nake tafiya, idan guri kusa ne na ƙafa zan tafi da ƙafa. Idan kuma guri na nesa ne, na abun hawa mashin zan hau mashin. In kuma na tafiyan mota ne, sai na shiga mota. Haka nake yi tafiyadda tafiyar ta zuwa wurare.

Eh na iya kunna wa sosai ma, na iya kunna wuta tun ina yarinya ma'ai. To yanzu don, dana girmama ba, ba wahala yake bani ba kunnawan na iya kunna wuta sosai.

Eh, kayan aikin da muke amfani da su, su bokataye, su kofuna, su fililluka, su tsintsiyaye, su abubuwan aikace-aikace dai sosai muna da su na gida, su randa, su bahuna abubuwa sosai. Su ne muke amfani da su a cikin gida.

A'a, gaskiya bana lulluɓe da shi. Bana maso gaskiya kwata-kwata. Duksan yinda ake yi ma bana son lulluɓuwa da bargo sosai. Na fi son na lulluɓu da mayafi kawai ƙarami shi ke nan.

To wannan dai sirri na ne shiyaya baya, sai na fayyace shi sosai ba saboda kiyaye sirri shiɗin ma. Ina kiyaye kalmomin sirri na ta rubutawa a takarda, sai kuma in nayi ra'ayi wani lokaci nakan nemi wani abu na killace shi sosai.

Ban kayyade ba gaskiya shi ma kawai du lokacin da yayi datti in wanke du lokacin da yayi datti ne he na wanke. A'a bani da lokacin ban gayyade sau nawa na ke yi ba. Kawai idan ya taru sai na ɗauka na wanke, in ya taru na ɗauka na wanke shi ne.

Gaskiya ni bana ajiye kuɗi a jaka. Wannan shi ne bani da ma kuɗin da zan ajiye ɗin. Balle kuma jakata dai launin ta launin shuɗi ne. A'a bana ajiye kuɗi a ciki.

Ya nake zubar da shara? Kawai ɗauka nake yi, idan na gama shara nan na sa paka, in saka paka in kwashe in je in saka a dustbin. Na zuba a dustbin in tara in ƙona haka nake yi.

To yanda nake magancewa kawai komai lissafa shi nake yi a lissafe. Shi ya sa ma nake iya magance shi komai daki daki nake bin shi. In nayi kaza inyi kaza inyi kaza inyi kaza. To bani da matsaloli na aiki.

Duk hanyan taimako da ya zo shi kawai zan taimaka indai ina da halin taimakawa. Walau na aiki, walauna rayuwa da sauransu duka. So duk abun da ya taho na taimako, bani da ka'ida ina taimakawa indai har ina da halin yin haka.

Umm gaskiya kawai ni dai duk inda kawai ya min zanje ne, inde zamana gurin da yafi sauƙi ne. To nan nake zuwa kawai ban ƙayyade shagon da nake zuwa ba gaskiya ne.

Na fi son, na fi son na wanna Italian, Italian, ko kuma wannan Dubai na fi son kayanta, ya fi kyau sosai kuma yana da quality.

A gaskiya bani da ƙa'idan zuwa. Kowai in lokacin da na samu dama in je ne kuma lokacin da in ina da kuɗi. In, in ban samu dama ba kuma nakan jira lokacin da na samu dama haina jai ne. Amma bani da lokacin zuwa.

Mm mm, gaskiya mu a nan ba ma amfani da shi saboda ma babu rijiyan. Mu na dai amfani da ruwan famfo da bohol sai kuma ruwan sama idan lokacin damuna ne amma ba ma amfani da ruwan rijiya.

Eh, ina amfani da duka kalolin kuma ya danganta da irin aikin da zan yi da shi wato irin sharan da zan yi da shi. In shara ne na ɗaki, na tiles ko kuma na leda ko na siminti da tsintsiyar laushi, kuma kan kafet ne ko tsakiyar gida da tsintsiyar kwakwa.

Ehh, na fi kuzari da safe sai kuma da yamma in na tashi daga bacin rana na. Amma na fi kuzari da safe, na fi jin daɗin jikina da safe.

Mm sosai ma kai ina iya gabatarwa, duk lokacin da aka buƙata ina iya gabatarwa sosai kuma cikin natsuwa da lumana kuma yanda mutane zasu fahimta ina iya gabatarwa sosai ma.

Eh to, kawai aikin yau da kullum wanda aka saba wanda aka yi jiya shi za'a maimaita yau, wanda aka yi jiya shi za'a maimaita yau. Ayyukata na yau da kullum kawai.

Wannan aikin ai na yara ne, ni kam ban iya ba, kuma ko ina yarinya ma banyi ba wannan abun ka. Amma dai yara suna yi, amma ni dai ban taɓa yi ba kwata kwata a rayuwata.

Ba ni da shi kwata kwata gaskiya. Saboda aikin da na ke yi ba na famanen ba ne. Duk lokacin da suka yi ra’ayi za su iya cewa shi ke nan an gama aiki. So ba ni da katin aiki na kasuwanci kwata kwata gaskiya.

Eh ina rabawa, ina rabawa sosai ma. Ina iya rarrabe wurin da nake a yanar gizo. Ko ina nakan bashi muhimmancin shi ne, ina can ni zan koma, eh zan iya in minimize zan koma can inje in ƙarayi. So ina iya rarrabe wurin aiki.

Kowane abinci ma yana min daɗi indai ya ji haɗi yayi kyau sosai. Ko wanne ma yana da daɗi. Kawai dai kayan haɗi yake buƙata, duk abunda ya ya ji haɗi zai yi daɗi yana min daɗi kuma.

Ina ajiye su a wayata. Ina ajiye su cikin foldodi na, sai kuma wainda nake ajiye su a email saboda kada in rasa su. Konan da shekara 10, duk akwai wainda nake da su sama da shekara biyar amma zuwa bakwai takwas.

Gaskiya ni bani da takaddun aiki, in kuma takaddi na ne na abubuwa na da ya shafe ni, nakan ajiye su kawai. A wuri killatacce shine kawai.

Umm yanzu ni na girma bana wasa, amma dai da ina yarinya nafi son wasan wasan abun nan, lilo da sauransu sai kuma wasan bakin ruwa.

Ina amfani da apps ɗin da nake aiki Telegram, Discord, sai wannan Reddit. Sai kuma wani lokaci in duba saƙonni a WhatsApp amma na fi da amfani da Telegram da Discord.

Eh, ina tsawon da wala mmm Ross, ina so Ross Husse yana burge ne kuma yana min kyau.

Umm, na fi son na gidanmu saboda na fi sakewa sosai da ai wasa da dariya, ai raha da sauran su a yi ziyara. So na fi son biki na gidanmu.

Ina iya wa sosai ma musamman da ina yarinya ni gwana ce gurin yi na iya sosai kuma ko a yanzu ma na iya ba kaɗan ba ina ƙoƙarin yi sosai ma.

Ina saya sosai ma kuma ina dacewa ban na, ban taɓa haduwa da scammers ba gaskiya. So alhamdulillah gaskiya ina dai ƙoƙarin yi kan kuma ina dacewa.

Ba ni da suma gabaɗaya dai na tsakar gida kuma suna da daɗin zama sosai ma saboda an buga su da kyawu kuma suna da daɗi.

Ba mu da lokacin yin taro amako bamu cika yi ba. Kawai duk lokacin da ya kamata ne ayi sai ayi shikenan amma gaskiya ba a cika yin taro ba.

Eh launin marun da fari da ruwan shuɗi shine a jikinsu kuma gaskiya suna da kyawu sosai.

Ba ni da lokacin zuwa, kawai duk lokacin da na samu time ne zanje ne, idan ina da kuɗi kuma ina da time lokacin zuwa ina da halin zuwa zanje. In bani da shi kuma sai lokacin amma bani da ƙayyadadden lokaci.

Ina rufe wa sosai don ko she ari a mumma eh cewa a kai a rufe kuma he a yi a uzu billahi. To ina rufe wa sosai ma, by mistake idan ka buɗe wani abu ya shiga maka.

Samman kalle-kallen fina-finai ko cartoon yana burge ni sosai yana sani nishaɗi sai kuma wasan yara.

M ba kullum ba kawai duk lokacin da nake ra, ayii zan saka especially idan zan fita amma in ba haka ba ba koyaushe amma ina so sosai.

Ni ba na saida saidan abubuwa gaskiya, amma lokacin da na yi a online nake ɗan yi. Saboda a online kawai ake haduwa ayi cinikayya da sauran shi ke nan.

Ina yi sau biyu na lokaci sau uku. In nai da safe, in yi da idan zan kwanta lokaci da yamma da kuma idan zan kwanta lokacin na fi gaskiya.

Umm, ina ajiyewa sosai ma, saboda ya zama shaida, shaida na duk wani abun ka, saboda ba ka san abun da zai je yadawo wata rana. Ina ajiye su sosai.

Ina gudanar da aikina, in na gudanar da aikina shi ke nan sai kuma na, na yi karatu. Mu zauna da yara mu hira a yi kallo da sauransu shi ke nan sai a kwanta, a kwana.